Eh to gaskiya abin da za mu iya gaya muku, wanda za mu iya riƙe su kuma muna iya tunawa shine abubuwan da muka yi a kan kantar da yara mukan zo kogi mu je muyi wasa wani lokaci kuma mu je muna wankan bishiya, muna cire mangwaro, muyi dariya, wani lokaci a faɗi a kurɓe, wani lokaci a yi jinya, wani lokaci iyayen mu su yi mana duka don mun je kogi.